Dangantakar mu da maƙwabta muna zaman lafiya da juna ba tare da tashin hankali ba, suna kyautata mini, ni kuma ina kyautata masu. Didda ya ke makwabtan sun zamo kamar dangi na ne. Shine dalilin da ya sa.

Ita kyauta takan zuwa da duk wani abu idan kana da shi. Ba ka iya kyauta ba tare da kana da abin da za ka bayar ba. Kullum, addu'ar da mu ke yi, shi ne Allah ya ba mu abin da za mu bai wa. Wanda suke tare da mu. Kyauta abu ne mai kyau a rayuwa.

Ai tufafi a rayuwa ita ce mutum. Idan ba ka da tufafi, ba ka zama cikakken mutum ba. Domin tufafi shi ne tukun tsabta. Eh, ina iya ɗinka tufafi sosai, ma kuwa har na bai wa wanima bayan na ɗinka. Gaskiya, na godewa Allah ta wannan ɓangaren.

To bangojin mu launin su masu kyau ne gaskiya. Domin launi mai kyau shine wanda ya fi zuwa daga green kamar white da dai sauransu. Amma ni dai bangojin mu sun fi daga green.

Eh wallahi a kan gado nake kwana. Don yanzu haka ma ka gani ina jikin gadona. Na kwanciya a ƙasa saboda akwai mura kuma baya da daɗin kwanciya sosai. Amma ni a kan gado nake kwana kuma muna fatan daga nan har ya Allah ya ba mu daman mu kwanta as.

Wai yifoburadi, ina kake tambaya? Gaskiya ina da abubuwa ce da yawa wanda indai naci nakan ji daɗi a bangaren zogawa. A buyina ina son na samu shan taliya da wake. Haka kuma nakan so na samu ɗan wake wanda ya sha mai da ƙwai.

Idan ayyuka suka taru mun da yawa kuma ayyukana suna da yawa, misali nakan ɗauki wanda naga ya fi mun wanda shine idan nayi idan ban yi ba zai iya zama min matsala nakan ɗauke shi na yi wanda kuma ban yi ba wanda kuma naga ba zai zama matsala ba sai na rubuta.

Ina yin video call domin ina jin daɗin hakan, sabida duk lokacin da na daɗe ban ga mutum ba, zan ƙira shi ne ta video call sabida shi zan gan shi a lokacin da na ke so kuma ya fito mun. Hakan yana sa ni farin ciki sosai da sosai.

Shi aiki abu ne mai kyau, duk yadda ka tsara shi toh haka zai zo maka. Saboda idan ka tsara da kyau, zaka ga ka gama shi cikin sauƙi. Idan kuma baka yi tsari mai kyau a kan aikinka ba, to za ka ga aikin ya ba ka wahala. Ni na kan so na yi tsari, wanda ba zai ba ni wahala ba.

Eh to ina wani lokacin na kanyi haka sabida idan bani da zaɓi kenan, kamar idan a bu ya zo wanda bana so na nunawa mutum abu to zan iya snapi in iya sata aljihu sabida hakan zai zama sirri a gareni, shine wannan dalilin ne sa nake yi.

Ai biredi mai daɗi fa duniya ne amma ina so na je Shoprite na ga sun gama biredin su mai zafi saboda biredin yana da daɗi sosai kuma sun iya aikinsa sosai kuma ga gyara ga tsabta. A taƙaice dai biredin cikin Shoprite shine favorite ina.

Wow! Gaskiya ne. Na fi son irin kamar dambu ko nama ko kuma tubami. Saboda duk wannan su abinci ne na gargajiya masu daɗi ko kunu. Duk abinci ne na ƙauye wanda ake yi.

To ba wasan da ya fi daɗi dai. Ko wanda ya zama halartacce kamar wasa irin ko ka yi wasa da doki, ko wasan kifiya ko kuma wasa da matarka. To wasa da matata dai tun da ni bana da doki kuma ban iya harbin kifiya ba. Wasa da matata shine mafi sauƙi a gare ni.

Hita rikici ba wai abu ne mai kyau ba gaskiya, sabida ni bana son zama ma da wanda suke rikici. Amma idan ya zo bayan da za kayi, mukan tsaya muyi mu kalla abun cikin basira, mu, mu yi magana domin sabida.

To bacci da rana shi kam zuwa yake yi domin wani lokacin rashin aikin yi shi yake kawo bacci rana amma ina yin bacci rana sosai sosai ma kuwa. Dan wallahi ko jiya nayi haka kuma yau ma ina son yi sabida idan bana da aiki nakan tsaya nayi bacci saboda shine abun da nake ganin yana.

Ita kalmar sirri abu ne mai muhimmanci domin duk wanda ya santa to ya san komai naka. Shi ya sa bana wasa da kalmar sirri na. Nakan samu littafi ko wani abu wanda ba wanda zai gani sai ni ko wanda na aminta da shi sai na rubuta abin da nake so na ajiye a cikinsa.

Gaskiya, intanet ba ni da wani lokaci da zan iya gama ga iya adadin lokacin da nake amfani da shi. Saboda ko wane lokaci na kan iya buɗe intanet na hau, bana tsayawa lissafi. Saboda idan na ce zan lissafa toh ba zan lissafa ba, don a rana na kan iya wuni ina kan intanet.

Shara ai abu ne mai kyau. Domin shara shine tsabta. Idan ba ka shara gurin da ka ke zaune ko ki ma'amala, to za a dinga kallon ka matsayin ƙazami. Ni koyaushe na kan share wurin da na ke zaune ko na ke bacci. Ba na barin gurin yayi kaca-kaca gaskiya.

Eh, yana amfani da shi sosai sabida wani lokacin ma bana iya bacci domin ban samu matashi ba. Domin yana da daɗi sosai wajen bacci. Ina amfani da shi sosai sosai. Dan wani lokacin ma in ban samu ba, na kan yi amfani da hannuna domin ta.

Abun da nake yi da farko idan na je ofis abu ne mai muhimmanci wanda shi ya kamata kowa a ce yayi, ka yi addu'a kafin ka zauna bayan haka kuma ka samu gaigaisa da ƴan uwa da abokan arziki wanda kuke tare da su. Shine abu mafi muhimmanci a wannan lokaci.

Eh sa hannuna bana gaya wa kowa domin sa hannuna shine sirrina. Saboda idan duk wanda ya son sa hannuna to ya san abin da nake ɓoye da shi ko kuma ya san tsarin banki na, shi ya sa sa hannuna. Yani kaɗai na san sa hannuna.

Ita babban nasara da na samu a bangaren aikina, shine zama da kowa lafiya. Kuma bayan zama da kowa lafiya ka cimma abin da ka sa a gaba, duk abin da ka sa a gabanka za ka yi toh yana da kyau ka dage ka yi. Toh na kan yi ƙoƙarin yin abin da naga ina so a wajen aikina domin.

Ina zama da kowa lafiya domin shine babban nasara a duk wanda ka samu kanka da wurin da ka samu ganganto ka zauna da kowa lafiya. To ni ma'aboci ne, ni mutum ne mai son zaman lafiya kuma ina yin abin da yake shine daidai.

Naman kifi, mun kifi yana matuƙar birge ni saboda shine naman da idan ka ci yakan buɗe jinka kuma yakan yi ma maganin sanyi. Hakan ina son kifi sosai. Shine favorite dina.

Wajen aikin mu shine scrapyard, aiki mu aiki ne kuma aiki ne me kyau wanda nake samu da shi. Naci, na sha, na yi sutura, hana suturta wani idan Allah yaso. Don haka ana jin daɗin aiki na sosai da sosai.

Wow! Ice cream ina buƙatar chocolate. Idan ban samu chocolate ba, sai in nemi cofee domin ice cream yana sanyaya zuciya. Ko da mutum yana cikin fushi, ina son ice cream chocolate.

Taimako abu ne mai kyau. Nakan iya taimakawa mutane da duk abin da Allah ya hore mu ta kowace irin hanya, ba sai ko da kuɗi ko da wani abu ba. Shi taimako ko da ƙarfin ka ka yi to taimako ne. Don haka muna fatan Allah ya ƙara mana iman da lafiyar mu.

Aikin gidan da na fiyi kuma na fi so mafi daɗin aikin gida shine zama da iyalina, na zauna da iyalina lafiya, mu ci, mu sha, mu yi farin ciki, na ɗauka ni da ta ɗauka nan to ina son wannan. Shine babban aikin da nake yi.

A gaskiya biki kowane biki ne, da bikin suna da bikin haifuwa amma biki mafi ƙayatarwa shi ne bikin ɗaurin aure. Saboda shi ne zaka haɗu da wanda ka daɗe baka haɗu da shi ba, zaka haɗu da wanda kam kuka daɗe baku haɗu ba. Bikin ɗaurin aure yafi.

Gaskiya ina iya kunna wuta saboda abu ne mai sauƙi wajen kunna ta. Saboda ina amfani da fetur ko kananzir sannan na nemo ashana ko na samo leta saboda in kai haka ka samu wannan to in Allah ya yadda za ka kunna ta cikin sauƙi ba tare da ka sha wuya ba.

Eh takalmi cire shi shine abu mai sauki a waje na domin bana son zama da takalmi a ji ƙafa na. Duk lokacin da na shiga gida sabida be kama ta a ce ina tafiya da takalmi gurare daban daban kuma in shiga cikin gida ya zama takalmi na ƙafata. Eh gaskiya idan na shiga cikin gida ina cire takalmi.

Eh waya ta tana daidaita haske da kanta sabida idan wayarka bata daidaita haske da kanta to gaskiya ba waya ce mai kyau ba sabida nayi mata farin yarda zata dinga gyara kunna kan zata saita kanta duk lokacin da ya dace kamar lokacin duhu da lokacin haske.

Eh, makulli shi ma sirri ne domin idan ka ajiye makullin ka lugulugu yanda kake so, to gaskiya zakaga ba daidai ba kuma kowa yakan iya taɓa ma makulli. Amma na kan samu guri da ya dace na ajiye makulli na. Na? Ya kukai magana da.

Eh ina yin rubutu da sauri saboda na ƙware a bangaren rubuta nota. Da hannu haka gaskiya ina yin rubutu cikin sauri da ƙwarewa kuma da iyawa da basira da tsarawa saboda eh ni ma abocin rubutu ne.

Zubar da shara a gun da gwamnati ta ware domin zubar da shara nan ne ya kamata mutum ya zubar da shara. Ina zubar da shara ne a wajan da gwamnati ta ware domin zubarwa kuma ina zubarwa ne ba tare da na bari shara ta taɓa mun jiki ko hannu ko kaya ba.

Eh shagon da ni ƙafin zuwa shine shagon mai shayi kuma domin a nan nake zama kuma a nan muke tsaya mu yi hira da abokai da yan uwa da abokan arziki. Eh toh mafi abun da nafi zuwa kenan shagon mai shayi sai kuma shagon abokina wani da yake siyar da ledodi.

Eh, ƙwaro abin tsoro ne domin a cikinsu, domin akwai ƙwarukan masu cutarwa kamar kaga kunama tana daga cikin ƙwaro mai cutarwa. Haka maciji yana daga cikin ƙwaro mai cutarwa. Haka gasunandai ƙwararru ka dayawa wanda yana da kyau mutum ya ji tsoro.

A wani lokacin a rana nakan rubuta sau ɗaya ko biyu. Wani lokacin ma kuma yakan iya zuwa babu wani rahoto da mutum zai ɗauka domin ya rubuta. Amma mafi akasari ina rubuta rahoto ɗaya ne zuwa biyu domin shima sena ga ingancinsa sannan nake rubutawa shi ne.

Wow! My favorite tebur, teburi na a wajen aiki shine maroon. Teburi ne mai kyau domin maroon yana burge ni a ɓangaren tebura. Shine wanda na sa aka haɗa mun domin yana burge ni da.

Eh, lissafa kirga kayayyaki na ina kirgawa ne sau ɗaya zuwa biyu domin duk lokacin da zan yi amfani da shi sai na lissafa haka kuma duk lokacin da zan bar shi sai na lissafa domin hakan shine mai kyau a wajena.

Lokacin hutuna nakan samu lokaci na je na tara ƴaƴana da matana mu zauna mu yi shira, mu ci mai daɗi, mu sha mai daɗi, mu yi zantituka masu daɗi sannan kowa ya yi farin ciki.

Gaskiya, in dai magana ta Allah ce, na fi son bus saboda bus ta fi allowance, ta fi balas wajen zama, tasi kuma sai kun matse. Don haka in dai wajen wannan ne, na fi son bus koda tafiye tafiye ne. Bus mota ce ne.

Ni har kullum wasan da nake son yi shine wasa da matata. Shi yafi komai daɗi a wajena domin na samu lokaci na zauna muyi wasa, muyi farin ciki, muyi shira, shi yake burge ni. Dan haka my favorite play shine wasa da matata.

Ɗakina, wajen barcina, wajen alfahari na, wajenda nake jin daɗin duk lokacin da na zo, nakan zama koyaushe guri na ashare yake sabida idan na ɓata ɗakina to na ɓata kaina ne sabida duk lokacin da zan yi abokai a ɗakina za su sauka.

Eh, ina iya duba lambar QR domin lambar QR ita ma lamba ce ta sirri. Haka ya sa duk lokacin da nake da wani wannan na QR, toh shima nakan adana shi sosai. QR lamba ce ta sirri. Ina adana shi sosai, ina duba ku.

Eh, ina son jam fure domin jam fure shine fure na masoya. Wanda duk lokacin da na gan shi na kan tuna da farkon haɗuwa ta da a wacce na ki so, domin lokacin jan kaya ne a jikinta. Shi ya sa duk lokacin da na ga jam fure to da mata ta na keta.

Ina sanya agogo a hannuna domin duk lokacin da na yi wanka na dogwayen kaya ko ƙananan kaya, nakan samu agogon da ya dace da kayan na ɗora shi a hannuna saboda hakan yana burgeni ba don kome ba ma saboda duba lokaci. Agogo abun ne mai kyau a hannu matan.

Eh, kwafin bayanai ya zama dole mutum ya adana shi, ya kula da shi, ya inganta shi, ya gyara shi. Domin idan ba ka ajiye kwafin abu, to wata rana za ka shiga maƙala ba a ko a ina kake amfani da yana da kyau mutum ya ajiye kwafin abu.

Abun da nake jin tsoro abu ɗaya ne zuwa biyu. Domin babban abun da nake jin tsoro shine Allah. Domin duk lokacin da mutum ya kasance ɗan adam musulmi hunu huni, to yana da kyau ka ji tsoron Allah kuma ka ji tsoron ranar da za ka mutu saboda ba ka san me za ka ta.

Gidan abincin da nake so gaskiya suna da yawa tunda ni mutum ne ma'abocin tafiye-tafiye. Idan na ce ina da gidan abinci guda ɗaya da nake so, na yi ƙarya. Amma da yake na san gidajen abinci da yawa kuma masu lafiya, masu kyau.

Launin da idona nake ganinsa a kullum idan na kalla madubi, launi ne wanda na saba gani kamar launin fari da kuma baƙi. Idan ka ga akasarin haka a idon ka to gaskiya ya kamata ka gaggauta zuwa asibiti.

Eh launin tawada da nake amfani da ita shine launin baƙi, saboda shi baƙi za ka iya rubuta shi a kusan komai. Kuma in Allah ya yadda indai ka rubuta baƙi a jikin abun zai fito domin shi ma launi na baƙi launi ne mai kyau.

Eh muna yin wuta da itace domin ba ma hwa ba lallai da itace muke amfani da shi ba, amma muna yin wuta da itacen ma sabida duk abun da ka ga ya fi sauƙi. Kakan iya amfani da shi. Mu kan yi hadda karama idan mun samu.

Gaskiya kallon taurari abu ne fa mai kyau domin lokacin da katsaya ka zuba sarautar Allah ido a sama, za ka ga lokacin sama daban take, ta canja, ta yi haske, ta yi kyau. Kawai kana ganin wannan ka san ba wanda ya isa yai wannan abu ba Allah ba.

Eh ina kallon wayana at any time, a kowane lokaci sabida wayata ita ma wani ɓangare ne na jikina. Domin nakan tsaya na kalli wayata haka kawai ba tare da zan yi wani abu da ita ba. Hakan yana burge ni.

Eh ita sabuwar fasaha kakan tsaya ne sai ka tsaya ka yi dogon nazari da tunani da hange kafin ka ƙirƙiri wani abu na ka na kanka. Amma mukan yi ƙoƙari sosai domin mu gano ababen da al'umma suke so sannan mu ƙirƙire shi.

Eh gaskiya muna amfani da ruwa rijiya domin idan baka da rijiya a ungwanku kana cikin matsala sabida zaka dinga fama da wahalar ruwa. Mu kam muna da rijiya ba ɗaya ba, ba biyu ba. Don haka ina amfani da ruwan rijiya.

Ni sau nawa nake yanke farce. Nakan yanke farce ne lokaci zuwa lokaci. Duk lokacin danaga farce na ya taru, ba na tsayawa yin wasa ko sakaci wajen wannan. Nakan nemo me yankan farce, ya yanke min farce domin jin.

Eh, lokaci abu ne mai kyau kuma lokaci abu ne mai tsada. Shi duk lokacin da ka dirfafin wani abu, to yana da kyau ka maida hankali domin ka gama shi akan lokaci. Don haka nakan yi amfani da lokaci nayi aiki cikin lokaci ba tare da lokaci ya ƙure min ba.

Eh, ƙa'idoji a wajen aiki abu ne mai kyau, domin idan ka ce za ka yi aiki ba tare da ƙa'ida ba, to gaskiya za ka cuci kanka kuma za ka cuci wanda kake tare da shi. Domin bin dokoki da ƙa'idojin da aiki don ya gindaya abu ne fa mai mugun kyau.

Eh gaskiya idan Allah ya nufe ka da samun rayuwa, kana da rai to kwana a wajenka shine mafi daɗi a gareka Kana da kyau duk lokacin da kake da lafiya to ka samu kai kwana, shine.

Eh shi dama kakan, idan zaka zauna ka samu guri tsaftatacce mai kyau, wurin da babu bola, babu datti. Ka samu da kayanka mai kyau bai kamata ka zauna a bola ba. Sai ka sami abu mai kyau ka zauna saboda in ka tashi bazaka ga baci.

Eh, zama kan gwiwa ina yinshi domin ni musulmi ne. Kuma duk wanda aka sani musulmi, to yana zama a kan gwiwarsa. Don haka nima ina zama a kan gwiwata saboda ni musulmi ne. To ina zama a kan gwiwata gaskiya sosai da sosai ma a kowace rana.

Ina samun mai na gashi domin shine manda yake gyara mun gashi sosai. Na shafa masa baƙi donya ƙara baƙi. Ina kula da gashina sosai da sosai. Nakansa mata ma ta taje munshi.

Eh gaskiya idan zan zauna ka san kowane guri da wannan ɗin sa to kowane guri da amfaninsa. Idan zama a kujera ya kama ina son zama a kujera, haka idan zaman tabarma ya kama shima ina son zaman tabarma. Ba wanda bana iya zama akansa sosai kuma ba wanda bana so. Dan haka kowanne ina so.

Eh ina miƙa sosai, sosai da sosai. Domin tabbatar da godiya ga Allah ina miƙa mai salati, ina godewa Allah. Alhamdulillah miƙa inayin ta sosai da sosai da safiya in Allah yasa mutum ya ga safiya.

Gaskiya lokacin wanka bana rera waƙa domin kasan kowa da tsarin al'adarsu kuma da tsarin da addinin su yazo musu da shi a gaskiya. Saboda idan mu addininmu yazo mana da idan kana banɗaki ma ba a so kayi magana. Don haka bana waƙa ina wanka.

Gaskiya ina sauraron rediyo amma ba ko yaushe ba kuma ba kullum ba. Lokacin da ta raɗiyo mun na kan ji in akwai labarai masu daɗi nakan tsaya na saurara amma fa bawai ya zama kullum nake saurara ba gaskiya.

Eh to, a'a gaskiya domin da dai aka yi amfani da kyadir amma ban da yanzu yanzu candle ya koma ma yawanci masu bauta don masu bauta. Dan hakani bana kunna candle a gida gaskiya. Eh bana kunna candle gaskiya bana kunna candle.

Eh to ka san kowanne da amfanansa. Ita fanka a gida ta fi daɗi amma AC kuma a wajen aiki ya fi daɗi. Don haka kowanne ina amfani da shi kuma yanzu ma fanka ce a wajen kaina. Don haka kowanne abin ƙauna ta ne.

To ragowar abinci dai idan nayi bana zubar dashi. Nakan nemo almajiri na bashi ko kuma in ajiye idan wani yazo mabuƙaci a bashi. Amma albazaranci ne zubar da abincin da ka ci ka rage. Don haka albazaranci ne bana zubawa.

Eh to shi yaji ai kala kala ne. Akwai yaji na barkono, akwai kuma yaji na attaruhu da tattasai. To inda yaji dai na attaruhu na cire a kenan yaji ina bukatar shi amma bana son barkono sosai a abinci. Amma inda na attaruhu ne kuma ina son yaji sosai.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a domin ita ce duk ƙar ranar da wani musulmi zai san kasancewa ko da rasuwa zai a ce ya rasu wannan rana. Toh ni a wajena rana mafi kyau, mafi ado, mafi ƙaɓun ƙauna ranar Juma'a.

Toh ni dai mutum ne ba ma'aboci, bani da suga kuma bani da hawan jini. Dan haka ko wane lokaci idan Allah ya sa in a abinci ne ka ga gishiri dole a yi amfani da shi. Haka idan ta ɓangaren shayi ne sai an yi amfani da suga.

Eh ina san ya hula domin ni ma ni Bahaushe ne, shi kuma duk inda Bahaushe yake an san shi da hula shiga ce ta mutunci. Duk lokacin da ka sa dogayen kaya to kana buƙatar ka sa hula. Dan haka ni ina sanya hula. Mutum ne ma'abocin sa hula.

Eh, tun da ni gaskiya ba ƙazami bane ba. Don haka idan za ka yi hamma yana da kyau ka rufe baki saboda abubuwan da idan ka buɗe baki akwai abubuwan da ba kayi tunanin su ba za su iya zuwa shigan ma baki. Don haka komawa tsarin addinin musulunci kuma rufe baki yana da kyau.

Ina sanya bel amma fa bai zama kullum ba. Domin ba koyaushe nake sanya kayan da zan sa bel ba. Ita sa bel zuwa take yi. Idan ka sa jeans dole ka nema bel amma idan fa ka sa wandon yadi to ba ka buƙatar bel domin daure shi.

Idan ina wajen aikina, na fi son yanayin zafi amma fa yanayin sanyi kai. Amma fa idan ina gida, kowane yanayi ma idan ya zo abin ƙauna ne a wurina. Saboda ina tare da iyalina ma ana matata kenan. Don haka ko wanne.

Eh gaskiya kallon wata da daddare idan ka fiya kallon shi ma za ka iya ciwon kai. Ni ba na tsaya wa in kalli wata da daddare amma wata yana da kyau a sama da daddare barin idan yai haske sosai da sosai.

Eh ina amfani da gidan sauro don yanzu haka maka ka gani ina cikin gidan sauro tunda ban tashi na tafi inda zani ba. Don haka ni mutum ne ma'aboci da gidan net tunda bana son sauro ya cije ni. Ni ina son lafiya na sosai saboda sauro yana da illa a rayuwar mutum.

A gaskiya ba abin da zamu ce da Allah sai godiya. Indai ciniki ne a ɓangaren kasuwancin mu, Allah yana kawo mana shi muna yi. Allah muna godiya wa Allah akan a ɓangaren kasuwancin mu. Don haka eh ina ciniki a kasuwa sosai da sosai. Sai dai ba abin da zamu ce da Allah sai godiya a wannan ɓangaren.